Eh kayayyaki na ina ƙidaya su gaskiya karshen sati saboda ba mani da kayan fade yawa. Kaya na bai wu ci kalabiyar zuwa goma ba, to kaka ka ga maganan ƙidaya kaya wannan ai sai masu suturu da yawa. In kuna nufin kayan sawa kenan, wanda ni bana ƙidaya su yanda kuke tunani gaskiya yauwa.

Ana magance damuwa aiki shi ne ka yi aiki tuƙuru, ma'ana ka dage. Kawai duk aikin da ka sa a gaba ka yi shi da yaƙini da kuma ƙoƙari shi ne za ka iya cimma muradi ka cimma nasara. Wannan kawai shi ne abin da zaka magance damuwa aiki amma bayan shi bana ce ba gaskiya wannan shi ne.

Sosai ma, ai in ka je manhajan tafi da gidanka da nake amfani da su, duka da abubuwan nake amfani, babu wani abu sabo. Lalle ina ba da barkwanci ko ku ke so in muku barkwanci, zan iya muku. Wuni ina muku barkwanci. Wannan ɗabi'a ta ce. Wannan bani da haihuwa. Gaskiya ne.

Eh, duk aikin da na samu zan tabbatar da ingancin shi ta hanyar duba ya aka yi shi, ya aka yi tsari in yana kan dai dai sai in tabbatar in ba ya kan dai dai kuma sai in sa a sauya. Wannan dole ne saboda ba za ka ba da aiki kuma ya zama ba ka bibiya ba. Wannan shine a taƙaice.

Eh, ragowar abinci ina samar da shi ne ga mabukata waɗanda ba su da shi. Wannan shi ne abun da ya dace tunda ba za ka yi almubazzaranci ba saboda abun da kake da shi wani ai bai da kamar shi. To ragowar abinci dai in na rage ina bawa wanda bai da shi. Shi ma ya samu. Wannan shi ne kamar yadda ni ma wani yana bani.

Eh ina rabawa. Ni ɗabi'a ta ce ma in dai na ga, in dai na ga wani magukaci a kusa da ni, bana iya cinye abinci ne ɗaya sai na rage masa shima saboda ya samu. Saboda tausayi abu ne wanda yake mai kyau. Saboda in ka ji tausayi kai ma wani zai ji tausayinka. Wannan shi ne ina rabawa.

Na fi son wasan ƙwallo, shi ƙwallo ko da ban buga ba a karon kaina ina kallo saboda akwai nishaɗi a cikin buga ball. Kaga ball kuma abu ne da yake muhimmi abu ne mai kyau shiyasa muke son harkar ƙwallo. Na dai fi son wasan ƙwallo ina bugawa kuma ina kallon sa saboda akwai nishaɗi a cikin buga ƙwallon ƙafa. Wannan shi ne kuma na san shi yafi trending, shi aka fi so a yanzu a duniya.

Eh ina fara aiki kullum ƙarfe sha ɗaya na safe amma bana bari sai na kai dare saboda bana ji ina kai can dare bana tashi da safe da wuri saboda ina kai har ƙarfe ukun dare ina aiki musamman abun da ya shafi kwamfuta da abun da ya shafi aikin kirifto da dai abubuwan manhajan ci gaba na zamani. Na fi ta'ammali da su da dare da safe kuma in samu huta.

Ina sanyawa sosai ma kuwa. Wannan shine ɗabi'a ta. Kullum ba ni da aiki sai tunatar da mutane ayyuka da ya kamata su yi a rayuwa. Saboda yau da gobe ba abun wasa ba ce. Don haka ina, ina wannan tsarin sosai sosai. Tabbas aikina ne tunatarwa. Wannan bani da haufi akansa. Ina ƙoƙari akanshi wannan shi.

Ina rabawa, indai aiki na samu na ma fi so in ga na ba wa wasu sun yi musamman aikin ƙarfi, wadanda ni ba ƙarfin ne sosai a jikina. Nafison yin aiki da hikima da nake da shi, in ya so sai kowa ya samu ƙasansa a ciki. Amma lalle na fi ma so in ga na samu aiki wasu ma sun samu. Wannan ita ce ɗabi'ata musamman abunda nake da iko akansa. To lalle bana so na yi ni daya.

Kwanciya nake zuwa nayi saboda ni in ruwa ya doke ni rashin lafiya nake to ka ga dole in kiyaye lafiya ta aiko wannan shine tsari mai kyau. Idan ruwan sama ya zo ko ruwa dai daga teku lalle muna killace kanmu saboda samarwa kanmu lafiya musamman ruwan sama in ya sami mu yana samar mana da ciyo, to don haka shine kawai.

A'a, murya ta mai ƙarfi ce. Ko in kuma ce murya ta tana da kauri, saboda in ina magana za ka tabbatar da cewa murya ta ba siririya ba ce. Murya ta kuma tana da ƙarfi, shi sa wasu suke batu. Mai sa in ina magana nake yi da ƙarfi, wanda ni kuma a ganina kamar a hankali nake. Saboda fitar murya ɗin da ƙarfi shiyasa wasu suke gani kamar magana nake yi da ƙarfi wanda kuma gaskiya ba haka ba ne. Wannan shine.

Sosai ma kuwa, fanka kai da rufin ɗaki muna da shi. Babu wani kuma wani abu sama da wannan. Muna da fanka da rufin ɗaki. Saboda in ba rufin ɗaki, ai kwanciyar ba zai yiwu ba a irin yankin da muke rayuwa, yanki na baƙaƙen fata. Don haka muna, muna da rufi kuma muna da fanka saboda lokacin yanayi na zafi muna shan wahala. Sakamakon rashin fanka, shi ya sa muke ƙoƙari mu samar wa kan mu fanka ɗin. Wannan shi ne.

Eh rubutuna na da kyau sosai. Ko yanzu ku ce in muku rubutu ku gani zan cancanda muku shi. Ko wane irin rubutu ne, na ajami ne ko na Boko ko na Arabiya, duka rubutuna na iya shi sosai gaskiya. Saboda ni duk abin da na sa zan koya ina dagewa in kana koya shi da kyau. Kuma ko yanzu ka ce in cancada da muku rubutu, ba mu ku rubutu mai kyawu ƙwarai.

Farin tufafi. Saboda farin tufafi shi yake min kyau kuma shi yake kama ni saɓanin saura. Shi yasa mutane ma sun fi yabona da farin tufafi. Ina sa farin tufafi, abun ya fi min kyau sosai ƙwarai dagaske. Wannan shi ne kawai, ba wani eya ne. Yauwa. Shi ne kawai, farin tufafi kai ina son shi sosai sosai.

Eh, makullan mu aljihun mu muke yawo da su, cikin sitarar mu muke yawo da su saboda yana yin, tsaro. Ba za mu ajiye shi a wani wuri ba, amma dai lallai su na aljihun mu, a cikin aljihun mu muke yawo da su. Ba mu da wani wurin da za mu yawo da su a inda ya fi aljihun mu. Wannan shi ne kawai, saboda yana yi na tsaron ka ajiye a wani wuri za ka iya samun kan ka cikin baraza na.

Eh na fi so gaskiya in ga fanka yana gudu a lamba biyu. Bana so yana yawan gudu saboda ni yawan iska ma cutar da ni yake. Lalle na fi son fanka ɗaya yana gudu. Daidai gurgudu wannan shine da ya takaici yanzu wa. Amma fanka in yana juya wannan sosai ne fa cutar da ni yake. Gaskiyar magana kenan.

Eh ina karanta jarida sosai ma kuwa. Jarida na intanet, na yanar gizo ne. Ko wanda ake yi a takarda duka ina karantawa. Karanta jarida ai shi ne zaka san me duniya take ciki. Lalle ni ma'abocin karanta jarida ne. Ina wannan ƙoƙarin ƙwarai da gaske. Tabbas ni ma abokin karanta jarida ne.

Eh ni kullum cikin aiki nake saboda aikina na nema ne kusan kullum wayata a bude take saboda ina, saboda son ƙira in samu a ɗauke ni aiki ko na buɗe ta makamancin wannan wannan kam banida haufi akansa tabbas. Kullum cikin wannan ƙoƙarin nake lallai ina wannan ƙoƙarin ƙwarai da gaske tabbas.

Eh, abin da ya shafi bangaren gini muna amfani da shebur, guduma da dai abubuwan da ake fasa gini dasu don da ake haɗa gini dasu. Wannan shine saboda ayyukan namun da muke suna da yawa, sannan kuma yin aiki abin da ya shafi aiki a yanar gizo ne muna amfani da ƙwai, eh wayan tafi da hannun ka tangaraho, da abubuwa makamanta wannan don su samu wani abun sawa a bakin salati.

Eh, kullum ni ɗan kasuwa ne amma dai akwai kasuwar ƙauye da nake zuwa ranar Asabar. Ana cewa garin Kalshingi kasuwan yana ci, ina zuwa, wadda gobe ba zan je. Inna samu dama gobe ba zan je, muna zuwa in siyo kayayyaki da yau da kullun da ba a iya samun su a cikin gari sai a wannan kasuwannin na ƙauye. Mun fi zuwa kasuwannin ƙauye.

A'a, ba na amfani da shi. Yadda murya na ɗi nan ka ji ta haka murya na take zanzan. Saboda shi sa za ka ji muryar nawa ga yadda ta ƙe amma ni. Ba wani abu da nake amfani da shi a matakin gyaran murya. Ko na abun da yake makamancin wani. Illa dai iya ka duk abin da ka ji wannan na ita ta a muryata. Itace murya ta ban da wata bayan ita. Ba na tace ta da wuta.

A'a bana cin tafarnuwa, asa limani bana shiri da mai cin tafarnuwa, saboda cin tafarnuwa gaskiya ne yana ɓata mun baki, duk da an ce yana maganin sanyi amma ni bana ci, saboda ni wadda ya ci tafarnuwa ma in ya zo kusa da ni yana cutar da ni, to kaga abun da ban so wani ya ci ma ka gani ai bazan fara ci ba, gaskiya bana cin tafarnuwa. Ina dai cin albasa amma tafarnuwa kam bana ci.

A'a, a rana ba zai wuce sau ɗaya ba saboda yakkin da nake ai ba yakkin sahara ba ne. Amma in nayi sha ra sau ɗaya ko ƙura wani sa'in in ya taɓa kaya na ma zan gogge. Amma dai ba koyaushe muke samun ƙura ba.

Kullum, kullum zan tsarkake gidanmu, amma dai yawanci mata su suke yi saɓanin maza. Mu zamu fita nema su kuma su zauna su share gida, su gyaggyara. Mu kuma muje mu nemo abunda za'a dafa a gida. Kaga kowa an raba masa aiki kenan, tunda su suna gida, mu kuma zamu fita mu nemo musu. Wannan shine. Amma dai nima ina sharewa musamman lokacin hutun ƙarshen mako.

Tuwo, akwai wani abinci da ake ce wa tuwo musamman tuwon semo vita da miyan kuɓewa. Yanzu ma haƙa shi nake hanyar zuwa in je in nema inci. Lalle na fi son tuwo gaskiya. Ni ne kawai, in ji zan samu tuwo miyan kuɓewa gaskiya yana sanyani farin ciki. In kuma za a haɗa mini da naman zabuwa dai da dayafi.

Sosai ina jin tsoron kwari. Kwarin ai kala kala ne musamman akwai wani abu da akece cinnaka ko kuɗin cizo ko sauro. Waɗannan suna azabtar da mu a yankinmu ƙwarai da gaske muna shan wahala dasu. Makaƙa in ce bana jin tsoron ƙwari ma nan bazai samu ba. Lalle inajin tsoron ƙwari ƙwarai da gaske. Wannan shine dai a takaice. Tabbas ƙwari suna cutar dani ta kowace fuska. Wannan shine yawwa.

A'a ni mutumin karkara ne, na fi son kayan zaki. Ni duk abun da ba zaki ma baya gurgje. Tun da ni mutumin karkara ne ka ga zance ma na fi son kayan zaki. Kayan zaki gaskiya shine abun da na fi so. Don haka ni idan in dai ana maganan kayan zaki to ina gaba gaba. Ai wannan shi ne.

Kamar yadda na gaya ma ina zuwa kasuwa kooo yaushe, in ina da buƙatar abun da zan saya. Amma ko kuma abun da zan je nayi kasuwa. Amma wannan dai buƙatar sa daban ne amma dai lallai ina zuwa kasuwa lokaci bayan lokaci. Wannan shine dai a takaice. Yauwa ma me yasa, dole ka ga in je kasuwa? Dan niii ba kayan da nake. Kuma ina zuwa kasuwa sosai ma, ina shirin ta aiki kam.

Misali. Eh? A'a ba wani abu bane. Kan zance, eh ina huta duk lokacin da na taso. Kaga yana riri. Duk lokacin da na taso daga wurin aiki ina huta. Wannan shine abun da yake a taƙaice. Don haka in na taso da yamma zan huta, in yi abun da ya kamata dai, in ci abinci sannan in kwanta. Wannan shine. Iya sakon ashirin za su ma.

Eh ina jurewa zafi, ya zanyi? Yankin da nake akwai yanayi na sauyi, yanayi na zafi. Haka ba wani damuwa bane wannan. Ba, ba, ba ya zan jure ba. Dai kawai ka tambaye ni, ya nake fama da zafi? Tunda al'adan mu haka take. Muna rayuwa cikin zafi da kuma yanayi na sanyi. Kaka shiru.

Eh ina rike lema lokacin ruwa. Dole ayi saboda ruwa zai yi min illa. Har kuma in ba rike lema ba ai zan samu matsala. Eh, eh lema zai iya yi mini illa gaskiya. Yauwa shi ne kawai. Lema kayi babu laifi. In ba dani da case shi ne kawai kawai.

Eh ni na fi son yanayin sanyi, saboda zafi yana cutar da ni gaskiya yana mi illa. Kasan inda muke, wutan lantarki yana wahala. To yanayin sanyi dai ni shi ya fi kayatar da ni sama da na zafi. Saboda zafi yana bani jikina wannan shine kawai. In na samu guri da yanayi dai na sanyi to ni kam fa ina ciki alƙairi, dumudumu wannan shi.

Eh mana ina rubuta mana duk lokacin damuwa da ya zama dede hakan ai abu ne mai kyau. Ina rubutawa sosai. A fa wanan shine. Amma mai yasa kukayi min wanan tambayan? Yes ina son in sani saboda tambaya ne wadda yake cike da ayar tambaya mai sa why.

Karka kawo mana fa. Ehi? Wallahi to ya daɗe da maganan battery. Anayi normal kawai. To shi kenan. Kuma fa direbobi ma ba musulmai ba arna ne. A giyan su ma suke. Eh to ba damuwa dai wannan barin mu gani kawai. Shi kenan bada mu in shaa Allah. Eh to.

Eh cikin abincin gargajiya na ina fi son tuwo, in zan samu tuwo masara da miyan kuka gaskiya dar ne, ina buƙatan shi. Eh wani ne yake tambaya nawa menene. Eh zan tallata masa in zai yi. In ganye shiga gida shi ma yana da lokaci amma dai ni tuwon nanda nake gama ana amfani da shi. Inde na gargajiya ne.

Eh, barkono mai yaji, ina da meye olsa ne ma da hausa? To ina da gyambon ciki, bazai yiwu in ci abinci mai yaji, gaskiya. Amma dai in yaji ana' a kaza ne, wanan zan ɗiba, bazan damu da gyambon ciki ba. Amma in a tuwo ne ko na shinkafa, ba layi na bane nan, ina da olsa. Barkono sai nace olsa.

Wi-Fi, Wi-Fi kuma a gida? Ai, muguwan kai ne. Mufa inda muke rayuwa sunan wurin ghetto. In ana maganar Wi-Fi. Ai, sai GRA agwammasu kuɗi. Amma dai mu gaskiya babu da Wi-Fi a gida. Amma dai muna ƙoƙari mu saka data a waya sai mu yi amfani da shi. Amma dai Wi-Fi kan ai sai ba su.

Eh, to dai na fi son wasan kwallo, na tsofon kwallo. In ga ana buga wasan kwallo wannan dai hakan yana burge ni. Wannan shine dai a takaice don haka wasan kwallo abu ne wanda ni ina son shi. Wannan shine dai a takai she abun da na fi so shine wasan ball. Shi ne kawai.

Eh ni ba dan kasuwa bane ka gaba zan saya ake magana da abokan ciniki ba. Ni lebura ne amma dai duk da hakan dubar da hulda yaɗa ni da shi zai bani aikin hannun masa. Ina masa kyakkyawan magana saboda mutunta ɗan adam. Shi ɗan adam abun mutuntawa ne da girmamawa. Nawa kauni ba zan faɗi wata magana da zata ɓata wayarwa.

Ni ai ba ni da zaɓin gidan abinci, ni duk inda na samu ma zuwa zan yi shine kawai. Saboda ni waye zan zaɓi abinci? Ba ni da zaɓi, in dai maganar abinci ne wannan kam ba ni da zaɓi. Duk gidan da na samu abinci, in dai abinci mai daɗi suke yi to zan je in ci abinci na. In na ce zan tsaya zaɓi, wanan ai sai masu kuɗi masu ƙarfin hali koh.

A'a, ni ba ni da wani launi. Kuɗina a cikin aljihuna nake sasu aljihun wandona, wando da ake cewa aljihun kaya ta uwa ko malu-malun cikin.

Eh ina yin barci da rana amma dai ban cika yi sosai ba. Ni barci na da safe na fi yi. Don ko yanzu ma kun ga mu inda muke dare ne amma ni ba na ci, ba na yin bacci da rana. Na fi yin barci da dare. Wannan shi ne dai abun dai kamata da wani dai a takaice yauwa, yauwa.

Eh da na isa zan ƙin tsane in duba ayyukan da na bari na jiya sai in ɗaura kuma in dudduba abun da ban shigar ba in shigar saboda in samu in yi abun cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Shi ne kawai abun da nake fara yi. Yauwa don saina kimtsa nake tafiya offis.

Kuma ban gane mai tambayan yake nufi ba. Ina kunna sanarwar app, wane irin app kenan? Alam kuke nufi ko kuma me? Indai shine gaskiya ni bana kunna saboda wasu dalilai dai dana barwa kaina. Nan shine kawai, yawwa. Don haka ni bana kunna wani app saboda sanba daku ce ma.

Eh mana ina ƙiran bidiyo call sosai ma ina ƙiran bidiyo call in ga budur wa ta. Komuma in kira mu tattauna wani muhimmin kasuwanci. Hmm.

Eh, na fi son launin ja. Launin ja shine abin da na fi so. Wannan shine a taƙaice dai ni zan samu launin ja, to ina son shi sosai. Ba wani eh neh. Ina son launin ja sosai.

Ban ma da gida balle in yi shuka, gaskiya kenan. Bani da gida. To me zan shuka? Gaskiya dai. Kun gani ko? Wannan shine. Da ma ina da gida ne sai in ce muku eh ina yi ko ba na yi to ban da gida gaskiya. Ni ma sukwati nake a wannan wurin. Ta wadda ke sukwati kuma ake maganan gida. Ai kaga yakamata sai a duba.